Gaskiya akwai zakara da yawa a unguwan mu saboda haka da safe kafin ayi sallar asuba, kafin gari ya waye zakaran suna yi kuka su tayar da mutane. Yawanci mutane suna siyan zakara a gidansu a wannan unguwar namun saboda in dai gari ya waye ko an kusan yin kiran sallah su sani su tashi da wuri su je su yi alwala su yi sallah. Wasu mutane su kuma suna siyan zakara a nan don su dinga saduwa da matan kaji don su dinga yin kwai don kajin su su ƙara yawa.

Gaskiya ya ganganta da lokacin rana. Misali yanzu ni da safe ina so in ga ɗakina yana da haske saboda in san na tashi mana fara yin aiki. Amma kaga da rana na fi so in kulle kowane kofa da rufe duka curtains din. Ba na so ɗakin ya dinga yin haske. Na fi son in dinga in ga ɗakin yana da duhu saboda in na gan shi haka, na fi jin daɗi da rana in dai ɗakina yana da duhu. Amma kun ga da daddare can cikin dare haka wajen karfe goma zuwa karfe huɗu na safe, na fi so in ga ɗakina yana da haske sabo-

Gaskiya yadda nake karɓan baƙo na bashi da wahala. Indai suka yi sallama ko suka kwankwashi kofa zan amsa ko na ce musu ko ne na amsa sallamansu. Na ce musu in suka ce "Assalamu alaikum" sai in ce "Wa alaikum assalam". Indai na buɗe, indai na buɗe ƙofan suka shigo sai na zaunar da su, na gaishe su. In sun gama zama sai na ce musu sannun ku da zuwa sai na zaunar da su. Sai na ce musu me suke son sha ko me suke son ci.

Gaskiya ban gane mai kike nufi da yacce nake kawowa gidana ba. Amma in dai zanyi bayani in gane mai kike cewa, zance ina kana nufin cewa ta yaya nake zuwa gidana. To zan baka misali yace nake zuwa gidana. In dai, inda naje babu nisa to da kafa nake zuwa. In dai kuma da ɗan nisa misali irin naje aiki ko naje makaranta to motan hawa nake samu na hau na dawo gida. Amma in dai, in dai filin bal ne, mu 'yan bal in muka gama bal muna da players' bus, babban mota da yake ajiye kowane player a gida bayan mun gama buga kwallo. In dai kuma daga kasuwa nake zuwa ko daga kasuwan waje nake zuwa to in jirgi nake hawa na dawo da ni gida. Ko na samu babur ko na samu keke.

In kana nufin yanike tafawa, to ina tafa hannu in dai ina misali in dai naje seminar kuma wanda yake yin magana zai shigo ƙasa ya yi magana, ina tafawa da hannuna sai an ce a tsaya. In dai kuma akai mutum ya yi maganan da ya ba ni birgewa ina tafawa. In dai kuma ɗan jariri na ya ci jara bawan shi ina tafa mai.

Gaskiya yacce nake share kura, ko lokacin da ni ke share kura, ya danganta ya ganganta da yawancin lokacin da ake. Misali in ana ruwa sosai, kura basa taruwa da wuri, saboda haka ba duk sati ni ke share kura. Amma in dai da lokacin sanyi ne, misali daga December zuwa February, to kura yana taruwa da wuri. Saboda haka kullum da safe nake share kura. In dai, saboda in baka share kullum ba, washe garin za ka ga kura sun taru, sun bata ma gida. In baƙo suka zo, za su dinga cewa kai ɗan datti ne, ko za su ce kai ƙazami ne. To.

Gaskiya, 'ya'yan itacen da nake so suna da yawa. Zan ba ka misalin wayanda nake so kuma wanda bana so. Wanda nake so 'ya'yan itacen su ne lemo, ayaba, kankana, pineapple da sauransu. Wanda bana so kuma shine lemon tsami da agwaluma. Na saboda wani ya ce mun agwaluma 'ya'yan itace. Gaskiya daga baya sauran wanda nake so na san dai ina son strawberry, ina son pineapple yacce na faɗa a baya kuma zan ce gaskiya, gaskiya wanda bana so kuma again bayan wannan ba shi da wani yawa to zan bar shi a haka.

Tabbas, eh zan iya cewa ina duba daftarin kuɗi kullum. Saboda inda nake aiki, aikin kasuwa ne kuma yana buƙatan cewa in duba daftarin kuɗi in na gama ciniki da kostomomi ko in kostomomi sun yi ciniki da ni. Kuma in dai aka gama dubawa ya kamata nai signing na sa hannu kafin a ba da shi.

Ruwan da nake sha a kullum, ya danganta da iya aikin da na yi a rana. Misali, in na yi bal da safe ko da rana, ina shan ruwa wajen galan biyar, kuma da azumi in dai ban sha ruwa kafin na yi bacci ba ko in dai ban sha ruwa da sassafe ba, toh na fiya shan ruwa da rana. In dai kuma, ban yi aikin mai wahala ba, misali in ban yi bal ba, shan ruwa na raguwa yakeyi, daga galan biyar zuwa wajen galan uku, zuwa galan huɗu haka. Shan ruwa yana da amfani sosai saboda jikin ɗan adam a cike yake da ruwa, kuma in babu ruwa, abubuwa da yawa ba za su yi aiki ba a jikinmu. Muma kanmu ba za mu ji daɗi ba. In dai ba ka sha ruwa ba, za ka ji kaman za ka suma ko za ka faɗi.

Gaskiya, in dai za a faɗi gaskiya, ba zan ce na iya ɗinka tufafi ba amma na iya yankawa. Saboda sanda nake ɗan yaro an kai ni shagon ɗinki na koyi yace ake ɗinkin tufafi da sauransu. Amma ban sami daman gama wa ba saboda kafin na gama koya sai na samu admission zuwa makaranta. Da na je makarantar saboda damuwan karatu da sauransu ban samu daman karasawa koyon ɗinkin ɗin da nake yi. Shi ne yanzu ban dai iya ɗinki ba amma dai zan ce na fara koyon yace ake yanka kaya kuma yace aka goge kaya da sa stones a jikin kaya haka haka.

Indai ina cikin damuwa, abubuwan da nake yi shine ɗaya ko na tafi strolling, in dinga takawa, in dinga dogon tafiya don na daina tunani. Indai in zan tafi irin wannan tafiyar, ajiye wayana nake yi a gida don kar abu ya ɗauka mun hankali don na samu damar tunani da kyau. Wani abin da nake yi kuma shine addu'a. Indai damuwa ya dame ni da yawa, Qur'ani na nake ɗaukawa, na yi addu'a, na bauta wa Allah na ce ya bani daman sarwa wannan damuwan da yake damu na. Wani abin ma da nake yi indai ina da damuwa a cikin rai na, ina samun babba wanda ya fi ni girma a wajen aiki. Misali indai damuwan da na wajen aiki ne, to sai in samu manajan wajen aikin mu na mai bayani in ce ga abin da yake damu na, sai ya samu sauƙi ya gaya mun abin da zan iya yi.

Eh launin mu ya banbanta da wani ɗakin da yake gida. Misali yanzu launin da yake cikin falo farin launi ne kuma haka yake shi ma a cikin ɗakunan. Amma banbancin shi ne a cikin ɗakunan akwai jan launi a cikin ɗaki. Ma gashi a gidan wanka akwai koriyar launi a gidan wanka. A kicin kuma jan launi ne a wajen kuma da farin launi.

Gaskiya duk inda nake zuwa da wuri nake son zuwa don in samu daman hutawa kafin duk abun da zan yi ya fara. Misali indai aka haɗa meeting a wajen aiki, ina tabbatarwa ina zuwa wajen meeting ɗin ƙarfe biyar ko ƙarfe minti biyar ko minti goma daga lokacin da aka sa. Indai mu ma wajen aikin mu lokacin da ake fara aiki ƙarfe takwas ne, ina tabbatarwa na fita daga gida bakwai da rabi don na samu daman zuwa wajen aiki da wuri kar a ce na zo a makare. To saboda haka zan iya cewa ina son zuwa wurare da wuri ba daga baya ba.

Gaskiya zan ce ni da tafarnuwa, da cin tafarnuwa ya bambanta da yace aka haɗa tafarnuwan. Misali yanzu bana son tafarnuwa in aka sa da yawa a cikin miya kuma bana son tafarnuwa in dai ba a yanyanka shi ba kanana-kanana, in da aka sa shi jimdemime, ko wance in aka sa shi babba a cikin miya bana son shi. In aka sa tafarnuwa na, yace na ke son tafarnuwa na a ɗake kuma an dawo da shi gari, yace in aka sa a abinci ba za ka dinga ganin shi ba. Ni bana son in dai kina cin abinci in dinga ganin tafarnuwa. Kuma tafarnuwa akwai wanda suke ci a haka ba sai sun sa a abinci ba su kawai su sa a baki su tauna. Gaskiya ni bana iya cin tafarnuwa a haka, yace ni ni nake cin tafarnuwa sai an dafa shi a abinci kuma bana son in dinga ganin shi babba-babba ko in dinga ganin su manya-manya a cikin abinci.

Eh zan ce ina ɗan zubar da hawaye inda ina cikin yanka albasa amma ni ina son abun saboda abun yana goge ido, yana cire dattin da yake cikin ido, ya wanke wa mutum ido musamman in dai akwai datti ko kura a cikin idon mutum, in ya yanka albasa, kukan da zai yi yana sa kuran ya fita daga ido. Shi ya sa ma ina son, son yanka albasa kuma ina son cin albasa ɗanye. Albasa yana da amfani sosai amma inda yana sani kuka inda yana cikin yankawa bana wani damuwa.

Misali ne yanzu saboda yanayin aikina ana bukata cewa ina rubuta rahoto kullum kafin in aka tashi. Soya aka tashi ina tabbatarwa duk abin da ya faru daga safe zuwa yamma da aka tashi daga wurin aiki na rubuta shi a cikin takarda na kai wa ogan mu. Kuma duk abin da aka siya duk abin da aka siyar yana, yana, yana kai na ne na rubuta wannan rahoton na kai ofis.